Takalmin da na fi so, na fi son takalmi mai laushi wanda zan sanya shi na ji daɗin tafiya a kodayaushe. Takalmin da zan sanya ina tafiya baya tayar min da ƙura. Kuma takalmin da zan sanya na tafi cikin ado da farin ciki da jin daɗi. Ina son takalmi haka saboda haka na ƙayatar da ni kuma yana burge ni.

Eh, kiɗan da na fi so, na fi son kiɗa mara hayaniya sosai saboda ba na son abu mai hayaniya sosai a rayuwata. Na son kiɗa da ake yin shi a natse, cikin iyawa da salo da kuma ƙwarewa. Saboda haka na ƙayatar da ni, na sa ni in ji cikin farin ciki a ko da yaushe. Isa, ba na son irin kiɗa mai hayaniya. Na fi son kiɗan da ake yin shi a natse.

Eh, ina kunna kandir a gida. Sakamakon lokacin da babu wutar nefa ba haske, sai in kunna kandir don na samu haske. Kuma ina kunna shi don yin ado a cikin gidana a koda yaushe. Ina kunna shi sakamakon abubuwa biyu. Idan babu haske, ina kunna kandir don ya haskaka min wurin nayi al'amurrana na yau da gobe cikin farin ciki.

Eh ina karanta jarida a ko da yaushe da safe. Sakamakon hakan nasa na san wane hali ƙasa ta take ciki, gari na yake ciki ko kuma anguwa na. Kai har da ma ƙasashen ƙetare naji abubuwan da ke faruwa, sai sa a ko da yaushe da safe nike son karanta jarida. Hakanan birge muka yana ƙayatar da mu.

Eh ina son daukar hotuna a ko da yaushe. Idan na sa sabbin kaya ko kuma na yi wanka na sa kayan da nake so. Hakan na burge da ƙayatar da ni naga ina daukar hotuna na. Shi ya sa nake yawan daukar hoto a ko da yaushe a rayuwa ta. Ina son hoto don yana burge ni na ganni na yi kyau, na yi ado shi ya sa nake son hoto.

Ni ina son shan ruwa mai sanyi, a ko da yaushe. Ba musamman idan na ci abinci ina so na sha ruwa mai sanyi saboda hakan na mun dadi kuma yana kayatar dani, yana burgeni a ko da yaushe. Shan ruwa mai sanyi na da dadi musamman lokacin da mutum ya gama cin abinci. Shi yasa ni ke son shan ruwa mai sanyi a ko da yaushe.

Eh ina iya yin iyo a cikin ruwa. Na koya haka ne sakamakon tsaro ga lafiyata. Iya iyo na da amfani ga lafiya don gudun samun matsala a ko da yaushe. Idan ka shiga haɗari ko an samu ambaliyar ruwa a garin da kake, to idan ka iya iyo hakan zai amfane ka. Shi ya sa na iya iyo don saboda gudun matsala a rayuwata. Kuma iyo na da amfani a rayuwa don zaka motsa jikinka kuma ka shiga cikin farin ciki.

Yadda nake tafiya zuwa wurare, ina tafiya ba da sauri ba sosai kuma ba na lakwai-kwaita a kan hanya. Ina mai da hankali sosai akan tafiyar da nake, ba na wasa ko tsaye tsaye a kan hanya, saboda idan na tsaya wasa ko tsaye tsaye, hakan zai tsai da ni zuwa wajen wurin da nake. Yi ya sa nake tafiya a tsaka-tsakiya, ba na sauri kuma ba na lakwaikwaita.

Eh ina rufe baki lokacin hamma, musamman lokacin da nake a cikin mutane. Wannan ɗabi'a ce mai kyau ka dinga rufe baki lokacin da zakayi hamma, saboda wani wari zai iya fitowa a bakinka sakamakon daɗewa da kai ba ka buɗe baki ba. To ya kamata mutum ya dinga rufe bakin shi duk lokacin da zai yi hamma. Hakan na da kyau kuma tarbiyya ce kuma ɗabi'a ce mai kyau.

Eh ina raba wurin da nake da yanar gizo saboda idan bana raba wajen da nake da yanar gizo zai ta hayyafa a wurin ya kawo ya hayyafa ya tara yara kuma duk su ɓata waje wuri yayi ɓaci kuma yana daga cikin tsafta a ko da yaushe ka dinga raba wurin da kake da yanar gizo.